A'a bana amfani da matashin wuya. Sakamakon ni ba cika son sanaki yi ba.

Kuɗin wutar lantarki a wata da nake biya, dubu goma sha takwas nake biya kowane wata.

Teburin mu a wurin aiki yana nan babban ne saboda ya ishe mu dukan mu, ya ɗauke mu.

Eh ina tafiya kasuwanci in ta kama, saboda shi kuɗi ba shi da takammamen gun nema, duk inda ka ga za ka samu ka je.

Eh ina son zama kusa da taga sakamakon bana son zafi. Shi yasa nake son zama kusa da taga.

Eh ina ishia tsalle igiya, saboda idan zan wuce wani lokutan nakan gani sai na tsalle.

Abinda nake yi da yamma kafin na kwana nakan yi wanka na wanke hakora ta sannan na kwanta.

Yadda nake magance matsalolin aiki shine nakan tsara komai a lokaci da ya kamata kuma na gudanar da ita.

Eh, ina karanta jarida saboda na san labarai da ababen da ke tafe a ƙasarta mu.

Gaskiya na fi son zama a birni saboda. A gurin a birni aka haife ni. Na girma na yi rayuwa ta shi ya sa.

Eh ina da fanka a rufin ɗaki, saboda ba na son zafi. Ina son iska sosai.

Na fi son tufafin auduga saboda yana da laushi sosai a kafa. Mutum baya gajiya kuma baya jin rauni da zafi a kafa.

Abinda nake yi da safiya lokacin da na farka, farko nakan je na yi alwala, na yi sallah, na wanke baki sai na yi ayyuka sai na ci abinci.

Eh ina iya yin iyo, sabida wani lokuta mukan fita da abokanai na na aziki muje iyo.

Launin da labilan mu suke suna nan da kauri kuma da kyalli.

Eh, kujerun mu suna da daɗi saboda akwai laushi sosai da auduga a cikin ta aka yi.

Eh ina cin tafarnuwa sosai ma, saboda yana da matuƙar amfani sosai a jiki, yana magani.

Gaskiya nafi kuzari da safe saboda idan na tashi na yi wanka, na yi ayyukata, ina jin ƙarfi a jiki, na fi kuzari.

Eh nakan rera waƙa lokacin wanka saboda nakan ji wani daɗi idan ina watsa ruwa a jikina.

Yadda nake shakata lokacin hutu nakan ba ma kaina hutu da kuma farin ciki sosai da nishaɗi.

Lokaci na rana da na fi so ranar Juma'a. Juma'a toh babban rana ce kuma ranar zagayowar haihuwa ta ce.

Kayan aikin da muke amfani da su su ne injuna da kuma kwamfuta. Su muke amfani da su.

Ina kwana a gado gaskiya na fi sabawa kuma na fi jin dadin kwana a gado. Bana iya kwanan kasa.

Eh ina iya dafa abinci saboda na fi so ma na dafa abinci da kaina ta fi mun dadi dan zan tsara shi yadda ya kamata.

Na kai yi wanka da safe kuma da dare kafin na kwanta.

Nakan bi layi kamar yadda aka tsara sakamakon kar na haɗa faɗa. Haka na ke jira har ya kawo kaina.

Gidan abinci da nafi so ita ce Albaik Chicken da kuma Mr. Biggs. Waƴannan su nafi so.

Eh, nakan kare wayata daga ƙwayar cuta musamman virus sosai ma bana bari ta kama wayata.

A'a bana son yin safa kullum. Wasu lokutan ne nake sawa musamman ma lokacin sanyi amma ba kullum nake sawa.

Nakan kula da gashi na, wato kowane ƙarshen sati ko sati biyu nakan je na wanke ta a salon.

Gaskiya nafi son shinkafa. Nakan iya cin shinkafa tsawon wata ɗaya ban gaji da ita ba, saboda yadda nake sarrafa ta.

Abin da nake yi don nishaɗi, nakan kunna waƙa masu daɗi, na saurara na yi rawa ta.

Nakan duba saƙonni a aiki ba adadi su da yawa, saboda saƙonni da yawa sukan shigo mana ba adadi.

Eh, ina son karanta littattafai musamman ma littattafan girki da na soyayya da kuma rayuwa.

Yadda nake koyon fasaha sabo, ta hanya ce mafi sauki nakan duba abun da ban sani ba.

Eh nakan shuka tsire-tsire a gida saboda ina sha'awar shuki sosai. Naga na shuka abu yana fitowa mai kyau abin sha'awa.

Eh nakan cija farche wasu lokutan. Ina zaune haka ina bani da abin yi nakan ci jafarche.

Nakan karbi kira a aiki sau da yawa saboda muna da ƴan cinikayya da muke aiki dasu.

Eh muna da manufa na wata wata musamman ma a dashi wato tara kudade.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki musamman ma lokacin zafi. Saboda iska mai daɗi ta shigo.

Nakan wanke tufafi na sau ɗaya a sati wato kowane ƙarshen sati, nakan wanke tufafi na.

Nakan shirya aiki ko nace ayyukata ta hanya mafi sauki nakan tsara shi a lokacin da ya kamata.

Yadda nake magana da abokan ciniki, nakan kwantar da murya ta kuma na musu magana cikin girmamawa.

Eh ina da dabbar gida wato mage. Ina son mage sosai sosai shiyasa nake ajiyeta a gida na.

Ƙannena suke kakkafa mun baya na musamman in na dawo aiki na gaji, muna fira sai na sa su kakkafa mun baya.

Eh, nakan kunna sanarwar apps saboda musamman ma ina da ayyuka inda nake yi cikin apps ɗin don su tuna min.

Miyar da na fi so gaskiya, na fi son miyar wake da miyar kuka. Wannan miyar guda biyu gaskiya ina matuƙar ƙaunarsu.

Na kan yi cajin waya ta a ko da yaushe, duk sanda ta sauka. Ba ni da ainihin lokacin cajin waya.

Yadda nake jagorantar mutane shine hanya mafi sauki nakan musu abun da ya kamata.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda a addinance, ko nace addininmu yace ka rufe baki lokacin hamma.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci, hanya ce mafi sauƙi nakan tsara su a lokacin da ya kamata.

Yadda nake bada ra'ayi na a aiki, musamman idan naje nayi bincike na samu abun karuwa, nakan zo gabana bai faɗuwa na bada.

Eh ina son kallon faɗuwar rana saboda tana bani matuƙar sha'awa.

Na kan yi amfani da hanan dama sosai saboda ni ba bahaguwa ba ce.

Eh ina iya hawan keke sosai ma, saboda ina da ma keken zuwa motsa jiki wato exercise.

Abin da nake yi don kiyaye lafiyata, nakan motsa jikina kowane safe da kuma yamma.

Eh, ina iya rera waƙa sosai ma. Sakamakon ina son waƙoƙi musamman masu dadi.

Eh ina shan ruwan ƴaƴan itace saboda suna da matuƙar mahimmanci, kuma suna da kyau sosai a jikin ɗan Adam, shi yasa.

Abinda nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, wasu lokutan na kan tari ruwan sannan kuma na natsu a ciki nayi ta karatu.

Eh ina biyan kuɗi ta waya. Mafi a ƙasarima na mafi biyan kuɗi ta waya saboda yanayin yadda rayuwa ta dawo.

Dangartaka ta da shugabar aiki gaskiya dangantaka ce mai kyau da mu'amala mai kyau da fahimtar juna da mai kyau da muke da shi.

Eh ina cin tsoron ƙwari saboda nakan gan su kamar abubuwa ne masu cizo shi yasa.

Nakan tabbatar da ingancin aiki ta hanya yadda ya kamata.

Eh, na kan yi aiki bayan lokaci wasu lokutan musamman idan na gama ayyukata cikin lokaci, sai na ƙirƙiri wasu.

Eh ina cimma manufar tallace-tallace da damama sosai saboda tallace-tallace tana taimakawa isar da ababen kasuwancinka wuri mai nisa yanda ma ba ka tsammani ba.

Eh muna amfani da ruwan rijiya musamman idan babu wutar lantarki da za a ja ruwa.

Launi da na fi so, na fi son launin sanyi, annashuwa da sauransu. Launin da na fi so shine.

Na fi son bikin sallah, saboda mu kan haɗu sosai a gida mu yi ta ababai.

Gaskiya nafison taksi, sakamakon taksi tafi tsaro, amma bas zaka hadu da mutane da yawa.

Nakan tofa miyau a banɗaki idan kuma ina tafiya a waje ne, nakan samu na tofa a gefe hanya.

Eh nakan rubuta kashe kuɗin aiki saboda na samu na yi tattalin abin da nake samu.

Eh, nakan iya ba da barkwanci wasu lokutan idan ina cikin nishaɗi da annashuwa.

Nakan sha ruwa sosai saboda ruwa tana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam.

Nakan daidaita aiki da rayuwa yadda ta hanya yadda ya kamata.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda kusan komai yanzu ya koma kan yanar gizo.

Irin yanayi da na fi so, na fi son yanayi annashuwa da farin ciki gaskiya.

Nakan zubar da shara da safe ne sai na tafi gurin da ake zubarwa na zubar da ita.

Eh, ina iya busa tsaki musamman idan bana cikin yanayi mai daɗi.

Irin ƙasa da gidanmu yake da shi, ƙasa ce mai laushi a gidanmu.

Yadda nake kammala aikina cikin lokaci, nakan zauna na tsara ta kuma na sa dukkan attention dina a kai.

Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa musamman idan ina da uziri da zan yi nakan fita na riƙe lema.

Yadda nake son dafa ƙwai, nakan zuba ruwa. Idan ta tafasa, na zuba ƙwaina a ciki har ta dahu.

Gaskiya na fi son zuwa shagon abinci saboda dan Adam yana rayuwa.

Yadda nake kawowa gidan mu, wasu lokutan a taksi, wasu lokutan a bas, wasu lokutan kuma a adaidaita sahu.

Eh, rubutuna yana da kyau saboda musamman ma idan na zauna na yi shi cikin tsanaki ba.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta sosai saboda mahimmancinsa.

Abin da nake yi lokacin da na kamu da mura, nakan dafa kayan ciki da yaji mai yawa sosai kuma nakan daina shan ruwan sanyi.

Nakan ci abincin rana, ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu. Wa'annan ne lokuta da nake cin abincin rana ko da yaushe.

Apps da nake amfani da su sau da yawa sune WhatsApp, TikTok, Gmail.

Lokaci na shekara da na fi so ita ce Junairu saboda ita ce watar da aka haife ni.

Eh, na kan yi karatu kafin na kwana musamman ma littattafan addu'a, na kan ɗauka na karanta su sosai.

Eh nakan yi bacci da rana wasu lokutan amma ranakun da bani da aiki.

Bana jin hayaniya ta daɗi saboda bana son hayaniya gaskiya. Hayaniya babu ni'ima cikinta. Maganar ta Allah.

Eh nakan koyi wasu yarekan saboda musamman idan ina jin daɗin yaren kamar Faransanci.

Ba na sanya agogo a hannu gaskiya, saboda ba abu ne da nake ɗaukanta da mahimmanci ba gaskiya.

Eh nakan iya jefa dutse nesa musamman na gan kare yana so ya bi ni, nakan jefa mar dutse.

Nakan gina dangantaka ta kasuwanci musamman mutane na masu mun ciniki, nakan ja su a jikina da fara'a.

Nakan yi amfani da mai mai suna Stay Young saboda tana da ƙamshi mai kyau da kuma laushin fata.

Eh ina lullubewa da bargo musamman lokacin sanyi.

Inda nake son ziyarta a rayuwata ita ce Makka da Madina. Sune burina na ziyacce su a rayuwa.

Nakan yanke shawara ta aiki ta hanya mafi sauƙi musamman idan an samu kuskure kuma na san wannan kuskuren.

Gaskiya yawan dangin mu a gida ba adadi muna da yawa sosai ba adadin yawan dangin mu.

Nakan saya kayan abinci, tufafi kayan sawa, da takalma a kasuwa.

Gaskiya ina kallon wayata a ko da yaushe sosai. Ba adadin sa'o'i da nake kallon wayata.

Nakan wanke kayayyaki na ƙarshen sati. Wa'annan ne lokacin da nake samu na wanke kayayyaki na dan ina zuwa aiki.

Eh ina son ɗaukar hotuna sosai musamman da wayata nakan so na ɗauki hotuna masu kyau.

A'a, ba na riƙe riga a aljihu na saboda ba lallai ya shiga aljihun ba.

Lambar mu mai albarka ita ce wanda muke amfani da ita ta kasuwanci.